Wane irin wasa kake fin si. Gaskiya nafison wasan kwallo, saboda ita wasan kwallo tana da nishadi kuma tana nishadantarwa shiyasa nafison ta. Akwai lokacin da inkuna kwallo aka buga ma an kai ni attacker ka na striker aka ci kwallo, nan zaka ga ƙauna yanda za a nuna ma, zaka ga mutane anzo ana ihu ana taya ka murna kaci.

Yaya kake neman izini hutu? Eh, ina rubuta takarda ne wanda zan samu na tura kamfani saboda a bani izini na hutu wanda nake bukata. Dan ba zaka faɗa da baƙi bane in ka tura da takarda. Sannan za su yi checking bayan sun yi checking sai su duba sai a baka. An sa a ce, eh to an baka izini.

Rubutunka yana da kyau. Eh, rubutuna yana da kyau sosai saboda malamai da yawa suna yawan yin magana a kan shi. Suna cewa kai wannan rubutun fa yana da kyau. Dan kana da hand writing sosai saboda wayen su saɓanin haka su ba su da hand writing gaskiya. So don in ka ga rubutun dai gainan gainan ne ba kowa yake ganewa ba.

Kirari yagon mutum da ayyukansa cikin kalmomi masu ƙarfi, ku ya bayi, ku bayyana yadda yake aiki. In akwai kirari za ka zo kana cewa kaine ɗan Timbangiwa, kaine ɗan sarki, jikan sarki wanda ya haife ka, za ka za kakanka na ka za na ka za, irin dai kirari dai gaya na.

Ku gaya mana game da Rediyon Hausa. Eh, gaskiya Rediyon Hausa tana da kyau sosai. Ita Rediyon Hausa kamar dai tashar Hausa. Ita ce za ka zo ka saka domin za ka sa ka ji labaran duniya. Za ka ji kuma abubuwan da suke faruwa a ƙasa. Saɓanin yanzun da aka yi wayoyi, wayoyi kuma sai suka danne Rediyon babu ita yanzu.

Yaya kuke roƙon temako daga wani. Eh, in mutum ya tashi rokon taimako daga wani zai siyi magana ne yace suka gama gaisawa, da komai da komai yace to wane ina so ne ka taimaka mun saboda gashi ban dashi wallahi kuma ina bukata sosai ina cikin tsanani ne, to don Allah ka taimaka man kamar yanda Allah ya taimaka ma, to insha Allahu zai taimaka ma.

Yaya kuke kare gidanku daga zazzabin cizon sauro? Eh, akwai net wanda ake rabawa. To net dinnan kawai in aka raba aka ba ka, za ka zo ka sa shi a gado, ka ɗaddaura mai igiya, ka bubbuka ƙusa a gefe da gefe, sai ka ɗaddauri, sai ku shige ciki. In kuka shiga ciki kai da iyalinka bayanda za a yi sauro ya cije ku.

Kokawa ta gargajiya ku ba labari wannan wasan ko wanda kuke taɓa gani. Eh kokawa ta gargajiya wasa ne da ake yin shi ake bacinta, waɗansu suke nishaɗi waɗansu kuma suke samun haushi a ciki.

Wane wuri tuwo yake da ya shi a teburin ku? Eh, akwai gurin da ake ajiye tuwo ne zalla kawai. Ana kawo shi kawai za a jingine. To wannan shine wurin tuwo wanda ake amfani dashi koda yaushe. Ana zuwa kawai gun kowa ya san inda zai zo ya dau tuwon shi. To wannan teburin na ajiyan tuwo ne.

Wake daga wake da shinkafa zuwa kosai wace rawa yake takawa a abincin gidan ku. Wake fa yana takawa, dan shinkafa babu wake gaskiya babu daɗi sosai. Amma muddin aka ce za a saka wake to a lokacin shinkafa take daɗi sosai.

Ku bayyana yadda kuke zuwa wurin likita. Yadda muke zuwa gurin likita ana tafiya ne a shirye, saboda sai ka shirya da sassafi. In zaka je sannan ka shirya ka tafi gun likita. Amma in dai ba ka shirya ba, to ba za ka iya zuwa gun likita ba. Dole heka shirya ka ajiye agenda gobe zaka to da sassafe shine inkaje zakaga likita.

Kana iya, kana iya tsalle igiya, tsallake igiya? Eh ina iya tsallake igiya. Yanzun nan kam muna wani abu ana ce mai wani Jumma'a na wasa ne. To a lokacin muna iya tsallakewa. Za a ringa wane igiya kai kuma zaka ringa tsallakewa. To lokacin da zaka ringa tsallakewa zaka ringa samun jijjiga jini da nishaɗi.

Ina kake son ciyar da hutu? Eh, ina so in zan ciyar da hutu a ce mutum ya tafi kaman ƙasan waje haka irin su Macedonia. Macedonia akwai wani gari wanda ake kiran shi Linities. Ana yin daren wata shida kuma ana yin ranan wata shida. Toh irin wannan garin nake so na je gaskiya.

Ku gaya mana game da sayarwa a titi. Eh, abin da ake sayarwa a titi suna da yawa gaskiya akwai irin kayan fruit, su aful, dabino, abarba, su kankana suna dai da yawa don ba za su ƙirgu ba ga masu abinci suma. Suma suna sayarwa a ciki gasu donos, su biskit har biredi ma.

Idan kuka yi tunanin fasahar nan gaba me yake burge ku? Eh gaskiya tunanin fasaha, na tsaya kai tunani a kan ya kamata ka ƙirƙira ka zana fasaha. To in dai kana da kayan ka ƙirƙira to za ka ji farin ciki. Saboda wannan abin za ka ce kai ka fara yin shi ka fito da shi. A lokacin da kai ka fita da shi wani zai iya ɗauka ya yi kwafen shi. Shi ke na.

Kana iya amfani da kwamfuta sosai ma? Yanzu nan aka bani computer zan yi aiki da ita, zan yi kallo na kuma zan yi browsing na dan yi lallabune na akan social network abunda ya dace. Saboda computer tana taimakawa gun bincike sosai, irin mu mu da muka ɗan taɓa karatu dan rabin cokali haka.

Ku ba mu labarin aikin ku na farko ko hanyar farko da kuka samu kuɗi. A suna da yawa gaskiya, dan akwai abubuwan da muka yi, dan na yi kiwo na agwagi, dan da agwagin nan na samu, na siyar, na shiga makaranta da kuɗin a lokacin. To nan ne kuɗina da na fara samu, na fara amfani da su gaskiya.

Dauka ka bawa mamanka wacce kyakkyawar ɗabi'a kuke fatan ta zama ruwan dare tsakanin mutane? Gaskiya shine ɗabi'ar yin sallah a koda yaushe, sallah akan kari da kuma kyautatawa da irin abubuwa na daban daban sune gaskiya. Amma sallah tana kan gaba don in ta zama ɗabi'a aka mutane to za a samu cigaba sosai.

Ku gaya mana yadda kuka za taɓa. Ku gaya mana yadda kuka zaɓa tsakanin abubuwa biyu kwanannan. Akwai mana zaɓa. Abubuwan da na zaɓa tsakani gaskiya sina da ɗan yawa. Akwai ina so zan ɗan siye girin kayan sawa haka kuma akwai wani ina so na tsinka ƙananu haka. Ƙana manyan kaya kai. Manya manya haka.

Ina kuke siyan abinci? Kuma meyasa a chan? Eh gaskiya inda muke sayan abinci saboda gun ya ɗan fi arha ne. A nan Abuja rajan bulo ne hali kuma gun gaskiya yafi arah don komai da komai kayansu kaman asari suke bada. To shi yasa ko da yaushe in mutum ya tashi zai je ya siya, dan kaman ya siya a kasuwa ne in ya siya a gunsu.

Yaya kuke sauya miya daga mako zuwa mako a gidanku, daga kuka zuwa taushe? Eh gaskiya, yanda ake sauyawa kamar ran Juma'a ne za a samu ayi taushe tuwon shinkafa da nama zukuzuku. To nanne ake sauyawa ragowar kuma ana iya yin miyar kuka ko da yaushe da miyar kubewa amma banda ran Juma'a, ran Juma'a taushe ne.

Tafiyar ƙarshe mako don halartar biki a wani ɓangaren gari, ku ba mu labarin ta. Eh gaskiya in mutum ya tashi zan tafi kamar biki ranar asabar karshen mako to zan shirya ne in naje ina shiga garin zan ga al'adarsu daban ne da irinta mu. Saboda za ka ga sun ware su al'adarsu ba kalanta mu ba ce irinta na. Shigan su da yanayin mu'amalansu da yanayin abincinsu. Duk na gargajiya ne.

Ku gaya mana tatsuniyar da kuka ji tun kuruciya, ita ce ta gizo da ƙoƙi. Tatsuniyar gizo da ƙoƙi, shine gizo shi mewa yau ne, ita kuma ƙoƙi ita ce take ƙoƙarin tallafa ma, saboda gizo duk abin da za a kawo sai ya yi wayo a tatsuniyar nan, yayi kokari ya ci nasara. To ka gani wannan tatsuniya ita ce gaskiya, wanda tun muna ƙuruciya muke jin ta.

Sit, kwata kwata, sharaf. Kalmomin da suke zana hoto da sauti. Ku faɗa waɗanda kuka amfana dasu. Eh to, kwata kwata da sharaf, sit duk wayannan irin kamar abubuwa ne na daban waɗanda wayansu suke amfani da su.

Yaya dangantakarku da makwabta take? Eh, dangantakarmu da makwabta ita ce muna ma'amala na kirki, gaisuwa da irin in mutum bai da lafiya za'a zo a gaishe shi da sauransu gaskiya. Wannan ita ce ma'amala da muke yi tare da su na farin ciki kuma muna zama na amana shine.

Ko a ƙarshen magana za ka zo ko ku bayyana yadda take neman tabbatarwa. Ko yana nufin haka ne? In haka ne sai ka ce eh. Kaman yanzu in ce za mu je kasuwa yau da kai ko, to ka ga in za ka je, za ka iya ce min eh za ka je. Amma tunda na ce ko ba ka ce eh ba, ka yi shiru, to ba ka da tabbas za ka je gaskiya.

Wace na'ura, wace na'ura ba za ku iya rabuwa da ita ba. Waya, don gaskiya waya tana da amfani sosai. Da yawan mutane bazasu iya rabuwa da waya ba saboda na'ura ce babba wadda take taimakawa ta abubuwa daban-daban. Tana yin, ana yin kallo, ana dube-dube da ita gaskiya.

Ku gaya mana game da rini da yadda ake yi. Eh, rini ana neman chemical ɗin ne. Kamar yanzu kana son kaya ya koma baƙi haka, za ka je ka sayo chemical ɗin baƙi na rini. Sannan ka sami shaddar ka fara ko kuma wata kalar haka. Sannan ka zo ka dafa ruwan, kana dafa ruwan ya tausa sosai. Zaka zo ka juya ruwan sai ka zuzzuba chemical chemical ɗin wanda ka yi. Kana gama zuba chemical chemical in ya haɗa kanshi, sai ka ɗauko shaddan ka sami hand glove ka saka he ka tsoma ta a ciki. Ka juya ka juya ka tsoma ta ka bubbude ta kar ka cuccure ta fa saboda in ka ciccure ta zai yi layi layi.

Ku bayyana yadda kuke zuwa asibiti. Yadda muke zuwa asibiti, da farko in mutum ya ji bai da lafiya to zai shirya. Ko gobe da safe sai a ce yaje ya gan likita saboda zuwa safiya ya fi. Baka ci komai ba kana zuwa za a auna ka, likita zaka fa faɗa mai yanda kake ji. In abun awo ne zai ce a je a auna ka In aka auna ka, ya duba ya gani to zai dawo. Bayan ya dawo, ka dawo zai duba ya ga abin da ya faru sai ya rubuta ma magani sai ya ce kaje kasha su.

Waƙar jiran amsa da sauti kira na musamman, ku faɗa game da wancan zamani. Eh to, waƙa gaskiya ta daban ce. Don waƙoƙi sun rabu daban daban da yadda kuma suke ma'amala gaskiya. Saboda akwai hip hop, akwai na Hausa, akwai na Turanci, akwai na Larabci.

A ganin ku iska mai kyau tana da mahimmanci sosai. I mana! Tana da mahimmanci sosai iska mai kyau saboda tana taimakawa sosai wurin yin wayansu abubuwa na daban daban. Saboda za ka ji iskan ma ta nishaɗi saboda tana shigan ka. Zakaji wani kala jikin ka duka ya amsa.

Ku gaya mana game da busasshen wuri da kuka wuce. Eh, akwai irin busasshen wurare daban mana, kaman irin ka shiga daji. Zaka ga duwatsu, bishiyoyi sun mummutu. Gun ya bushe. Babu wani abu da zaka ga alama irin wannan ruwaya wannan kuma lokacin damuna ne. To ka ga wannan gun ya bushe.

A ganin ku menene bambancin tsakanin abincin gida da na waje? A gaskiya banbancin na da yawa. Abincin gida gaskiya yafi daɗi. Dalilin da yasa nace abincin gida yafi dadi, abincin gida an fi koshi kuma. Na biyu kenan shi na waje shima suna yin shima yana dadi amma bai kai na gida ba. To da shi na gida komai da komai dama akwai shi a ƙasa. Shi ko na waje sai lokacin da za a siyar ake neman shi.

Ku bayyana wurin da kuka ɗauki lokaci mai yawa a ciki. Eh, gaskiya shine gida. Saboda a gida ne mutum yake ɗaukan lokaci. Me wannan a da wannan gaskiya. Lokaci mai yawa a cikinshi ko makaranta. Sune wannan. Dan ka shiga makaranta, sai ka gama cinye a wannin nan. To sannan zaka fito bayan kun gama karatu ka tafi gida.

Idan za ku iya ƙirƙira wani abu da zai sauƙaƙa rayuwa me za ku ƙirƙira? Eh gaskiya akwai sana'ura da yawa ma. Na'urar da za ta rinka ba mutane kudade, ita ce abin ƙirƙira da za a yi. Kowa in kai mutum na zaune shine yafi ma kowa sauƙi ba ya tashi ya wahala ba.

Kuna sa unifom a wurin aiki? Eh mana ana sa unifom, saboda unifom in da kowa zai sa kuma ta nan ne kowa da matsayin shi. Saboda wannan ga matsayin shi, wannan ga matsayin shi kuma kowa da gum- fannin gun aikin shi na injiniyarin din. Wannan ga abin da yake gyara, wannan ga abin da yake taɓawa. To zu wannan unifom inta nan ake ganewa kowa da matsayin shi.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Eh, lokacin da aka bani aiki nake mai da hankali akai in bana gaji ba. To a lokacin zan mai da hankali a kan shi, na duba na ga ta ina zan fara. To in na fara ina yi ina yi in ban gama ba, na ji na gaji zan ɗau wuta sannan nazo na ci gaba. In kuma aikin ya kai ni dare, zan yi haƙura gobe na ci gaba.

Ku gaya mani game da tafiya da motar hanya. Eh, motar hanya gaskiya abin tsoro ce ba kowacce ba. Saboda wayen su in zaka je siyo kaya za su shaƙe ka, su sace ma kuɗi a yanda ake yi a nan Najeriya gaskiya. Ban san dai wasu ƙasashen ba. Amma in zaka samu moto a gareji ka hau to, ta fi gaskiya. Motan hanya tana da sauƙi amma kuma risks ce gaskiya.

Wace kalma kuke son faɗa don kawai tana da daɗin ji? Eh, shine "I love you". Ina son ka, ina ƙaunanka. Don wannan, ita ce kalmar da ta fi komai kuma kowa yana buƙatarta. Yana da daɗin jinta. A lokacin da miji ya damu, matarsa take mai "I love you", to gaskiya yana jin daɗin kalman nan.

Yaya kuke sauraron sabbin waƙoƙi a yau, ku faɗa canji da ya faru? Eh gaskiya waƙoƙin yanzu ana suna da an haɗa musu kayan sauti sosai ba kamar irin na da ba. Na da su babu kayan sauti, wa'inda a ka hada irin na yanzu. Saboda na da in kana jin su za ka ga da irin tanga ne ake duka. Yanzu kuwa girin su piano ne da sauran su jika ake yi da su.

Ku ba mu labarin tafiya a ƙasa zuwa makaranta, yarantar ku, kai gaskiya mun wahala. Sai de mu ce alhamdulillah, Allah ya taimake mu. Akwai lokacin da ni da ƙanina muka shiga makaranta private da kuɗinmu. To a haka in za mu tafi, fanke muke siya na ɗari biyu. To da fanken muna kan hanya muna ci. Han mukai makaranta haka muƙeyi. Hann maka gama makaranta a lokacin. Saboda mu lokacin mun tasu ne a hannun kishiyoyi ba a gun mamammu ba.

Watan ta ranar hutun ku cikakkiya. Ranar hutun mu cikakkiya shine ranar Asabar da Lahadi ko kuma ran idi. Ran sallah kenan shi ma ranar hutu ne gaskiya. Hutun da akeyi sosai sosai. Dan hutu yana da matukar amfani ga lafiyar mutum dan adam.

Yaya kuka isa ga abin da kuke yi kowace rana? E to, kowa yana hada hada da addu'a ne, saboda yanda kake ka isa da abin da kake yi kana so ka ga kacin mai. To dole ka ringa haɗawa da addu'a. Kana yi kana kuma kokari, kana yin addu'a, to lokacin sai kaga Allah ya taimake ka ka ci nasara a kai.

Yaya kuke tsaftace gida. Yanda ake tsaftace gida kamar irin lokaci da lokaci, za'a yi. Akwai kuma lokacin da duka komai da komai sai an gyara. Akwai lokacin kuma da ana shara ne, ana moping din tiles, ana gyara fulawowi kuma ana gyaggyara duk in da dai aka san yayi datti. Duka za'a gyaggyara ko'ina da ko'ina.

Kana amfani da mataimakin murya? A'a, ba ni da amfani da matemakin mirya. Ni ban san ma menene shi ba gaskiya. Dan ban san mene ne matemakin murya ba. Dan kawai ni da muryata nake aiki dun lokacin da na ga dama. Zan yi aiki da muryata ce ga ret, ba wai na gyara ta ta koma wana kala ba gaskiya.

Yaya kake magance kokekoke? Eh, yadda nake magance kokekoke shine a lokacin da aka kawo mun kokekoke, to zan tsaya na duba, na gani, na kira wanda aka kawo ƙara sai na duba na ga menene matsala. In matsala ce ƙarama zan yi ƙoƙari na magance ta. Imma ta kuɗi ne, zan yi ƙoƙari na magance ta. In kuma faɗa ne, hayaniya tsakani, nan ma zan yi ƙoƙari na magance ta. To cikin sauƙi nake magance su.

Sai sai gobe sai ka dawo sai da ƙarfi. Ku bayyana yadda wannan ƙaraman kalma take da ayyuka da yawa. Sai ka dawo sai gobe sai jibi sai gata sai yau sai sai gobe sai jibi.

Kana fin son kofi ko shayi? A na fi son shayi akan kofi gaskiya saboda shayi ya fi amfani. Shi shayi yana taimakawa ne sosai a jiki gaskiya don na fi son shayi akan kofi kuma yana ba ni ƙarfi sosai in dai shayi ne gaskiya. Saboda ina samun karsashi da nishaɗi in ina sha.

Wace rawa masu POS suke takawa a harkokin kuɗi na yau da kullum a unguwarku? Gaskiya masu POS suna taimakawa sosai akan da da ake zuwa banki dole ka je banki ka cire kuɗi. Yanzu ba ruwanka da zuwa banki kawai dai ka je gun me POS ka cire kuɗi ka dan yi amfani da su. Wani ma abin ma bai sai ka cira ba, zaka iya zuwa gun me kaya ka siya ka tura mai.

Ku gaya mana daga ina kuke samun labarin yanayi? Eh gaskiya muna daga Najeriya ne muke samun labarin yanayi. Saboda za mu hau internet, ta nan za mu gani a social network ana ta faffada ai kaza ne yanayi kaza yanayi kaza. Na kowane gari da na ko ina ma gaskiya ta internet muke samu.

Daddawa da kayan miya ku faɗa game da shirya kayan girki. Eh, daddawa da kayan miya gaskiya kamar irin za ayi miyar kuka ne ake sa daddawa. Saboda daddawa tana gyara miyar kuka sosai kaji tana ƙanshi, tana tashi. Amman ni na kwana biyu banci miyar kuka ba dan miyar kuka in dai ta ji kayan haɗi tana daɗi gaskiya sosai ma.

Makaɗa da maroƙa a wurin biki, ku ba mu labari yadda suke rera yabon mutane. Waƙa suke yi kawai za su yi ta ma mutum. Suna, "Wa ne ɗan tumbin giwa ne? Ya na babanshi ya ba mu, mamanshi ta ba mu, kuma ya ba mu gida da mota kuma duk ƙarya suke. Kawai dai rera waƙar suke."

Aiki mai nauyi yana shafar jiki ta yaya? Eh gaskiya yana shafa saboda in kana yawan ɗauka jikinka ne duk zai sassayi sassake zaka yi laushi. To shiyasa baba so mutum ya ringa aiki mai nauyi ana so ya ringa bin saffa saffa saboda saffa saffa a aiki shine gaskiya yafi amfani a jikin ɗan adam.

Ku gaya mana game da ƴaƴan itace da ake cewa suna da amfani ga jiki. Eh gaskiya suna da shi sosai. Ƴaƴan itatuwa suna da amfani ga jiki. Kaga ka man kankana tana ƙara ruwa a jiki, kaman lemu yana wanke ciki, kama abarba ita ma tana sa wa ni sinadari a jiki kaman aful shima yana sawa ni sinadari a jiki. Ayaba ma tana sawa na sinadari na narkar da abinci a jiki.

Ku gaya mana game da waƙar da kowa ya iyalin ku ya sani. Eh gaskiya waƙoƙin suna da yawa. Ku gaya mana game, game da waƙar da kowa ya iyalin ku ya sani. Shi ne waƙar da Umar M. Sharif ya yi. Mariya, Mariya. To ita ce waƙar nan ta yi.

Kana zuwa gidan fim? Eh tun ina zuwa kwanakin baya gaskiya, dan na je ƙauyen mu a lokacin ina zuwa gidan saboda na biya nai kallo Dan na tafi ma he na daɗe a gida, amma a yanzun gaskiya a wayana nake saboda an sassamu cigiba yanzu ba kowa yake zuwa bama yanzun gaskiya.

Ku ba mu labarin ma'aikatan gefe hanya kamar su gyaran mota da tayoyi a unguwar ku. Eh, masu yin alamen gaskiya su ne gyaran taya da tayoyi. Ta na da matuƙar wannan tausayi saboda gyaran da suke yi ba cika kuɗi suke ba. Ta na a yi ne saffa saffa.

Yaya kuke biyan kuɗin da ake binku? Eh, muna biya ne mana ta yadda ya dace saboda in mutum na binga kuɗi za ka yi ƙoƙari ka samu kuɗi ka ba shi kuɗin shi. In kuma wadansu ne suke biya su ma suke binka za ka yi ƙoƙari ka samu ka ba su. Harku warware, to haka ake yi gaskiya.

Ku gaya mana yadda maƙwabta suke taimakon juna anan. Yadda maƙwabta suke taimakon juna shine, mai gida in ya fita da daddare zai ga makwabci su ɗan yi hira, matan ma makwabciyar za ta zo mata hira wani zubin, wani zubin kuma su suje aɗan tattauna, a zazzanta kuma yaran ma za su ringa wasa da juna. Ta wannan shine makwabta, kantaka kuma kowa yana ba kowa girma.

Yaushe ranar ku haihuwa suke a iyalinku? Eh, ranakun haihuwa suke a iyalinku na daban-daban ne gaskiya. Kowa nashi nashi daban ne Tun da ai ba rana ɗaya aka haifu kowa ba. Kowa na nashi daban. In yazo za a yi mai abin da ya dace, wanda kuma nashi yazo shi ma haka kowa dai.

Ku gaya mana yadda yake komawa gida bayan dogon lokaci? Eh, in ya tashi komawa zai yo tsaraba sosai kuma zai dawo da kuɗi sosai. Kuma in ya dawo gida za a yi ta farin ciki ana barka da zuwa ya hanya ya kwana da yawa. To ka ga wannan shi ma zai ji daɗi sosai tarbar shi da aka yi.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Eh mana ina yin waƙa a cikin zuciya. Saboda waƙa a cikin zuciya wani zubin ta daban ce. Zaka ringa rera kayan ka a zuciya amma ba wai kowa zaka ringa faɗa a fili ma yasan ka na yi ba gaskiya. Yauwa shine, amma ni fa ba yi nake yi ba ko da yaushe.

Shin kun taɓa jin dattawa biyu suna mayarwa juna da ƙarin magana kamar wasa, ku faɗa game da shi? Eh mana, akwai su a nan kasuwa ina ji suna faɗa dattawa biyu. Ɗayan yana ce mai ka ci menene? Ɗiban menene? Menene dai ya ci ɗiban akuya ne ko ta ɓazawara ne? To magana ce dai isu isu tun da ni ban san meye fassarar ba.

Yaya yanayin yankin ku yake sauyawa daga wata zuwa wata? Eh gaskiya yana sauyawa daban daban saboda ana ƙaruwa ne a yankin daban daban. Zaka ga ana haifan yara kuma unguwar tana ƙara cika ana yin baƙin zuwa saboda wayan su baƙi da zuwa wayan su kuma za su tashi tunda masu gidan ɗaɗɗai ku ne a gon.

Kana biyan kuɗin ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya mana. Idan na tashi a waya na akwai account ina, kawai sai dai na ɗauka na biya kuɗi da abin da na siya. In kuma ma wani abin zan ba da, to ina da shi ta waya. Kawai zan yi ƙoƙari na ba da, saboda kiyaye tsaro gaskiya don ina yi.

Hawan salla ko Durbar, ku bamu labarin wannan gagarumin bikin dawakai. Eh gaskiya ana yi kuma yana nishaɗan tarwa don mutane ne daga gari gari sike zuwa inza ai hawan sallah. Wancan sarki zai yi wankan shi ha kimai da dakaci da fadawa, duk za a yi wanka a hau dukuna, ai ta wasa. Ana zagaye gari, ana masu kiɗa, masu bishi kowa duk za su zo.

Sannu ba gaisuwa kaɗai ba ce. Ana cewa mai wahala ko mai baƙin cikin sannu. Ku bayyana wannan kalmar mai wuyar fassara. Sannu yana nufin kamar irin an gaishe ka ne in kana aiki za'a ce sannu da aiki ko sannu da ƙoƙari. Irin in ka yi wani abu ne na ɓata rai wanda ka ɓata mana rai zai ce sannu da ƙoƙari.

Yaya kuke tsara kashe kuɗinku? Eh gaskiya planning ake. In babu kaza a gida, babu kaza, babu kaza, to zaka tsara, zaka sayo kaza, zaka sayo kaza, zaka sayo ka. Gaba ɗaya in ka gama tsara abubuwan da za ka sayo to sai ka kawo gida ka ajiye. Um abun da babu, he ka sayo shi ma.

Kana kulle ƙofa kullum, ai kullum ko ina kulewa. In ba ka kulle ƙofa kullum ai ɓarawo zai iya shigoma gida ko ɗaki ya zo ya yi ma sata. Ai kulle ta ake ma da sakata gaskiya. Don Allah ya kawo kudima har kacha sawa zanyi. Ta yaya za a ce mutum bazai kulle ƙofa ba? Kulleta muke, gaga gam muke sa sakata.

Ina Hasan yake? Waƙoƙin Hausa na zamani waɗanne kuka fi so kuma yaya suka bambanta da na da? A gaskiya na yanzun sun fi na da daɗi, amma na da lokacin ma ba TV ba kiliya dai ana yi. To, amma ni ba ma jin waƙoƙin nike ba gaskiya ba wai damu na su ka yi ba.

Ku gaya mana game da wasannin yara a yankinku. Eh, yara suna yin wasanni ne daban daban da kansu. Za su ringa wasansu na yara, wajuju, kalaba, mai wasa da yara ko olili a tabarya. Ga sunan dai daban daban. Za ka ga suna yin wasansu, sai ma lokacin irin wata ya raba na Larabci, farin wata, to za su fita suna girman wannan wasan.

Kana shan ruwa mai sanyi? Ah inasha gaskiya sosai ma. Shan ruwa mai sanyi ai yana taimakama jiki sosai sosai. Amma wasu gaskiya basa sha. Amma ni dai gaskiya ina sha sosai saboda yana taimakawa jikina ne. Wani zubin in na dawo zufa ya mun wannan, to zan yi ƙoƙari in sha rana ta dakan haka.

Kun taɓa tafiya a kan ruwa kamar cikin kwalekwale ku bamu labari ko ra'ayin ku. Mun taɓa amma gaskiya a tsorace nake. Saboda lokacin da na shiga kwalekwalen gani nake kaman bazai iya tsallakawa ba. Ga ruwan fa muna taba shi da hannu. Haka mai kwalekwalen yake tafiya da mu har ya tsallake da mu.

Nawa takalma kake da su? Ina da takalma sun kai ƙafa goma gaskiya daban daban. Akwai baƙi, ja, buɗu, kambas, kambas amma kala uku ne. Shima akwai baƙi, akwai green, akwai wannan addakito ina da shi. Dan ina da takalmi mai rufi, ina da mai yatsu, inada ga su nan dai kala daban daban. Wurin sun fi ma kala goma.

Kana kare wayarka daga wayar cuta? Eh to ban san wacce ce wayar kwayar cuta ba. Eh ina kare wa gaskiya saboda virus ke na, saboda wani zubin ina yin wafin ina sa anti virus yana ɗanyi deleting din da abin da na san virus ne. In nayi toh in Allah ya yarda za ka komai ya goge.

Ku bamu labarin abin da kuka yi da, da lokacin hutun ku da yadda ya fara. Eh yadda ya fara lokacin hutu abubuwa daban daban ne. Kwallo ya fi yawa saboda lokacin hutun mu muna ɗan zuwa buga kwallo, safe rana da yamma kai, da rana kuma za mu ɗan je wasa da ziyare- ziyare kuma akwai kuma gun wasa da za ku je, kuwa abubuwa daban daban.

Ku gaya mana game da yin bacci a daren zafi. Kai, ai lokacin nan bacci ma bai daɗi, dole sai da fanka. Wallahi don zakayi ta zufane, to in Allah yasa ka samu fanka kana sakata zakayi baccinka harda minshari saboda zatayita fifitaka kana bacci sai dai kaji kawai ana kiran asuba sannan sai ka tashi kayi sallah. Amma in ba ka da fanka ba za ka iya bacci ba.

Yaya kuke kare kanku daga sauro? Net kawai muke sawa. Kawai in muka shiga net shikenan, ba ruwan mu da su. Sai dai mitaji suna ƙaransu kuma muna cikin net muna danna waya. Sai dai mitaji ta bayan net suna ta nyun nyun nyun nyun to mu dai ba ruwan mu da su. Mun riga mun shage, shikenan.

Ku ba mu labari masu talla a cikin mota da titi, kwazon aikinsu. Eh, gaskiya masu talla a kan titi da moto kayansu ya fi sauƙi, kuma gaskiya sina ƙoƙari saboda wani zubin moto trapin ze tare ta. To, trafik ne ba su hanya s'su tafi, kuma me kayanne ze falle da gudu ya je ya samu me siyan nan, sannan ya je ya kai mai kayan da ya siya shi kuma ya bashi kuɗi.

Kana musafaha da mutane? E, ina musafaha da mutane sosai ma. In samu mutane mu gaisa, mu yi abubuwa na daban-daban. To za ka zauna kuma ku fira bayan nan. Ka miƙa mai hannu yaba ka shine musafaha. Ku gaisa ya gida ya iyalai ya aiki. Kai ma zai ma.

Wane abinci kuke so ku koyi dafawa me yasa? Eh to akwai abincin da da yawa mutane suke so su koya dafawa kamar irin sa arish haka da sauransu da irin su flanten. Dan wannan abincin na musamman ne ba kowa bane ya iya gaskiya shine.

Kana yin addu'a kullum? Insha Allahu, ai addu'a kullum ita ce makamama. Dan duk wanda bai yin addu'a kullum, bai san me yake yi ba gaskiya. Bai san me yake ba saboda ita addu'a tana taimakawa ne sosai a rayuwar ɗan adam. To dole sai ka ringa yinta kullum, safe da rana da daddare shine.

Masa ko waina ku faɗa yadda ake yin ta da abun da ake ci da ita. Eh, ita ana samun shinkafa ce ta tuwo sai a dafa ta, a zo a jiƙa ta. Bayan an jiƙa ta sannan a je a kai ta niƙa. Kafin a kai ta niƙa ana haɗawa a ɗan sa da fartiya a ɗan dafan aka dafa ai hawa za su a je a niƙa. Aka je aka niƙa aka kawo ƙullun to za a sa mai yist, a zuba ma waensu siga a ciki saboda tayi daɗi. To in aka zuba sannan za a zo a soya ta. In aka soya ta bayan nan sai ayi miya. Waensu kuma suna cin ta da siga ne kawai ba da miya ba.

Ku gaya mana game da aikin noma. Eh, aikin noma aiki ne mai kyau saboda ana yawan samun cigaba a kanshi. Saboda indai ana noma to ƙasa tana samun cigaba. Saboda noma akwai albarka a cikinta. Indai za a yi za a samu abin da za a ci. Wani ma suna samun suka noma suna samun abincin shekara, wani kuma ma shekara biyu.

A ganin ku me ya kamata a gadar wa yara? Eh, abin da ya kamata a gadar ma yara shine kamar irin ilimi haka. Saboda ilimi in ka gadan musu, za su ba yaran su suma. Suma yaran bayan haka za su kara ba yaran su. Ba ka raye amma ilimin ka zai ta wanzuwa har zuwa illa Masha Allah.

Ku gaya mana game da miyar taushe. Kai miyar taushe ai miya ce mai daɗi da balantana ka haɗa ta da tantaƙwashi. Saboda ita miyar taushe ana ƙoƙari ne ana haɗa ta da kayayyakinta, kuma gaskiya tana taimakawa sosai ta fanni daban-daban. Dan miyar taushe tana da daɗi kuma in a ka zauna aka tsara ta.

Ku gaya mana game da zaure ko wurin karɓar baƙi. Eh to, gun ƙarɓar baƙi ana ware shi ne na musamman wanda duk wani baƙo in ya zo za a ce ya zauna, ya jira wanda yake so ya gani. To shi wannan gun shi ake kira da gun karɓar baƙi. Shi kuma zaure, zaure ya kasu kashi biyu. Akwai gun taro akwai kuma zaure na shiga gida. Yauwa.

Ajiye kuɗi koyin shagali yaya kuke daidaita su ba biyun? Eh to ajiye kuɗi ana fara in za a yi shagali ne ake fara ajiye kuɗi. Ana tarawa, ana tarawa kaman in wani zai yi aure to zai fara tara kuɗin wanda za a yi shagali da su. Sau da in dai ba ka tara ba to taya za a yi shagali? Ai dole he ka tara kuɗin.

Ku gaya mana abin da kuke tunawa daga ƙuruciya. Kai, abin da muke tuna wa da ƙuruciya suna da yawa gaskiya. Dan akwai hawa bishiya da muke yi lokacin da muke yara Zami ta waƙa munayin abubuwa daban daban a lokacin. To wannan gaskiya yana kara mun ga kuma wani abu da ake cewa calo. Mu ɗiba duwatsu muje wani layi muna jifan su.

Kunya wace rawa take takawa a tarbiyya da ma'amala a ganin ku? Eh kunya tana da matuƙar amfani gaskiya. Amma wata kunya akwai kunya da inda take taka rawa sosai tarbiyya. Saboda yadda in zaka wani abu zaka ji kunyan mutane irin abun da bai dacewa ba zakai ba. Kaman irin saka tufafi na wanda bai dace ba, bana al'adar ku ba. Inma ka sa za ka ji kaman kunya kake ji kai, kai ba za ka iya shiga mutane ba.

Kana fin son bas ko taksi. Eh to gaskiya ta, taksi tafi bus. Saboda it nafi son taksi saboda ita mutum shida ne, ita kuma bus kaga mutum goma ne. To wanne zai fi saurin cika? Saboda kai ai kana sauri ne ka tafi gida. Don ko ba sauri kake ba ka fi so dai in ka shiga moto ace ka tafi inda zaka. To ni dai na fi son taksi.

Ku gaya mana game da shirye-shiryen Hausa a talabijin. Eh, akwai shirye-shiryen da ake so sai a talabijin na Hausa wanda na daban ne, wanda ba kowa ya san ma da su ba. Ana shirin irin wannan na arewa, mata ayau da sauran su kuma akwai shirin da ake irin na masu mashina da ƴan sanda abokin kowa. Duk wannan shiri ne na Hausa na wayarma da mutane kai.

Yaya kake zubar da shara. Eh to shara in na tashi akwai dustbin inda ake zuba sharan. An gama sharewa gida an tara ta. Dustbin in ya cika to zan ɗau roban sai na tafi da shi can inda ake zubarwa. Saboda gomnati tana zuwa da moto ta kwashe. To a lokacin da na je in na zubar sai na dawo da shi gida.

Ku ba mu labarin sayan tsire ko suya da yamma da daɗinsa. Eh gaskiya tsire yana da daɗi sosai. Saboda a lokacin da an ka je irin akaɓa ka kwananne, to kana ci kana murna. Saboda shi tsire na daban ne gaskiya kuma yana taimaka ma lafiya sosai. Dan tsire ya yi.

Kana da katin kasuwanci? Eh ai duk ɗan kasuwa yana da katin kasuwanci wanda ake ba shi a kasuwa, sai dai in mutum bai kai ɗan kasuwan ba saboda a na rarrabawa a ko'ina za a baka ka yi amfani da shi, duk inda kaje ka nuna an san daga inda kake. Za a ce idan kasuwa kaje ka za ka ke ko da an samu matsala an san inda za a gan ka.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ruwan 'ya'yan itace yana da kyau sosai. Kaga ka man kankana da abarba in aka zo aka haɗa su aka niƙa. To ka ga ruwan nan na kyau kamar na kankana in kasa ta a bulanda ta niƙu za ka zuba madara zalla ta ruwa. To a lokacin da ka sa wannan, za ka ji madarar ce kawai gardinta ne a bakinka.

Wane gudu na fanka ka ke finsu? Eh gaskiya na fi son wani zubin number one. Wani zubin kuma three in irin ana zafi sosai to zan saka number three. In na saka number three to za ta yi ta yi ta na wannan ina. In kuma ba wai zafi sosai bane za ka ɗan sa one kaɗan kaɗan ta na fifita haka. Saboda in iska ta cika mayawa za ka kamu damura.

Wace shawara za ku ba wa matashi game da kuɗi? Eh to shawaran da za'abashi ya tsaya yabi duniya a sannu gaskiya. Saboda in ya biye ma mata toh anan kuɗin shi za su ci gaba da tafiya gaskiya. Zai ta asaran sune sosai sosai. Saboda yana samu zai ringa kashe ma 'yan mata su kuma abin da su ke bukata ke nan.

Wane launi idanunku suke? Eh, idanun mu akwai baƙi, akwai fari, akwai kuma wanda in ya tashi bacci za ka ga idanun shi sun yi jajawur. To duk wani ido dai yana yin launi daban-daban gaskiya. To mu wannan shine launin mu gaskiya. Allah dai ya sa mu dace, dan launi daban-daban ne na ido. Wani ja, bai ba fari ma a jiki.

Ku gaya mana game da ranar da ta fi ba kamar yadda kuka tsara ba. Eh kamar yadda ka zo ka tsara, ka ce ranar kaza za ka yi kaza to sai ka ga wata rana ta zo sai ka ga ranan abubuwa sun shiga mma. Dole ka canza tsarin bayan da za ka yi. To dole ya za ka yi haka za ka ƙura don tsarin Allah ya fna ka sai ka yi ƙoƙari ka bi na Allah.

Ku bamu labarin al'adar murmusa jiki da tafiya da safe a unguwarku? Eh gaskiya ana yawan yi da safe saboda in dai kana motsa jiki, zaka samu jikinka da ɗan daɗi daɗi. Ko kana gudu ko kana wannan duk zaka ji ɗan canji a jikinka. Zaka ringa samun jin daɗi da murmushi. Gaskiya zaka ji jikin ma da banbanci.

Ku gaya mana game da kogin da yake kusa da ku. Riba Kaduna ne yake kusa da mu. Ɗan kogin Riba Kadunan nan ba a magana gaskiya. Yana nan ma ya cika yanzu haka saboda yana nan za ka ga ruwa. Yana nan in ruwan ya ƙara yawa toh sai fa mutane sun tashi sun bar gidansu don har shanye yawan su gadoji yake yi.

Kula da fata a lokacin hunturu, wace al'ada kuke da ita? Eh gaskiya ana so mutum ya riƙa kula da ita. Soboda lokacin sanyin nan gaskiya in baka kula da fatar ka to yayyamushewa zatayi sai ka ga mutum ba fasau ya fito mai. To amma in dai yana kula da ita, to zaka ga an samu sauki.

Wane launi ka ke fin so? Ni dai gaskiya ina son launi fari ne. Don yana son farin abu da kuma ja. Amma farin dai gaskiya ya fi, saboda ai duk abun da aka ce fari ya fi kowanne kyau. Yauwa, ɗan fari, fari shi ne ainihin launin da yafi kowanne kyau da inganci.

Yaya kuke gaisawa da wanda kuka haɗu da shi a hanya? Eh muna "Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh". Zai ce "Waalaikumussalam". Zan ce "Yaya kike?" ya ce "Lafiya lau". "Ya gida? Ya aiki? Ya iyali?" Ya ce "Alhamdulillah". Nima ya ce mun "yana nawa?" In yana da yaro, in ce "Yaya yaron?" In yarinya ce, in ce "Yaya yarinya?" To shima haka zai ce mun "Ya iyalina?", in ce "Ya iyalin shi." To shikenan, sai mu tafi.

Yaya sayan kaya yake a da kuma yaya yake yanzu? Kai gaskiya a da yanda ake sayan kaya da araha sosai ma ka sa ƴan dubu ɗayan ka zaka siya abu sosai amma a yanzu haba, ai sai ka sa wurin dubu goma, abun dubu ɗaya shi ya koma dubu goma, ninka yayi sau guma bama so ɗaya ba gaskiya.

Kana duban kalanda kullum? Eh, ina duba kalanda kullum saboda akwai ai lissafin da nake yi na irin yau kaza ne sai na duba naga kaza ne. To in na gani na san me zan yi kaza ne saboda akwai lissafe lissafe da mutum yake yi, shi ne. Saboda in dai ba ka dubawa to ta ya za ka gane.

Yaya kuke sauraron wanka? Waƙa? Eh gaskiya mutum yana sawane musamman waƙan soyayya. In kuma ba ta soyayya ba ce to zaka ga ba damuwa da ita. Eh gaskiya za ka gaya manta da ita saboda ita soyayya ta daban ce waƙar.

Wane lokaci ne a rana kuka fi so? Me yasa eh ran Juma'a gaskiya ɗan wurin Juma'a mun fi sonta, rana ce ta albarka wadda tafi kowacce. Saboda ranar ne ake samun lada bila adadin al'adan mu ta musulunci, shi ya sa muka fi son ran Juma'a. Wa ran Juma'a muke ibada sosai.

Ku gaya mana game da tudu, kogi ko dausayi da kuka fi so. Eh, dausayi wani abu ne na daban, shi kuma kogi inda ruwa ne yake ai ƙwarara. Tudu kuma shine in za ka hau abu za ka ga tudu, a gun ko kuma a kogi ne za ka ga tudu.

Ku gaya mana game da abin da kuka daɗe kuna jira kafin ku saya. E! Akwai shi gaskiya da yawa. Kaga kamar gida, kowa yana so ya mallaka gida. Amma he mutum wani ya daɗe bai saya ba, wani ma bai da kuɗin da zai saya, sai kuma abin hawa. Amma abin hawa ba wai damun mutane yayi ba gaskiya.

Taya yaya tura kuɗi ta wayar hannu ya canza sayan da sayarwa a unguwar ku? Eh gaskiya ya canza sosai saboda in za ka siya abu za ka ce malan kana da account. Eh. To bayan ka gama siya zai baka account number sai ka tura mai kuɗin shi. Shima zai ji daɗi ya duba ya gani shikenan ya riga ya sallame ka.

Kana tafiya da sauri? Eh ina tafiya da sauri. Abin da yasa nake tafiya da sauri saboda inda zani na isa da wurwuri. Ba sai na tsaya ɓata lokaci ba, saboda zuwa da wuri na yana da muguwar muhimmanci, shi yasa nake sauri sosai. Dalilina da yasa nake sauri.

Alkalamin tebur mota kalmomin aro daga wasu harsuna da suka zaɓa Hausa ku faɗa waɗanda kuka sani. Eh to gaskiya suna da yawa saboda alkaluma a aro daga wasu harsunan Hausa sune kamar girin zance to aro shi a kai daga Larabci.

Wace kalmar Hausa ce ta fi wuyar fassara zuwa wani harshe kuma, eh ku bayyana dalilansa? Eh akwai gaskiya, ɗan kaga kamar Hausa ace ka fassara ta zuwa kamar Yarbanci haka ko Fulatanci yana da ɗan wahala amma su da suka iya sun iya.

Yaya kuke fara sako zuwa ga babba da kuma zuwa ga abokai cikin hausa? Ku nuna bambancinsu. Eh, saƙo ana rubuta wa ne. Sallama ce dama. Assalamu alaikum, barka de, ya gida, ya aiki, ya yau, yauwa? Kayayyakin nan da nake bukata, kaji, kaji gasu ina bukatarsu.

Yaya kuke raba lokacin ku a rana ta yau da kullum? Akwai lokacin da rarrabasa ake ta yin time to time, saboda in dai ba ka raba lokaci ba, to taya za ka gane? Za ka tsaya ne kan lissafa, ka ce za ka yi kaza zuwa kaza, za ka yi kaza zuwa kaza, to kowane lokaci daban-daban za ka rarraba shi. Kana yin gama wannan aikin da safe na yi kaza, da rana zan yi kaza, da yamma zan yi kaza. Ku ka raba shi ko ku ka raba biyu?

Kana zuwa wurare da wuri ko a, ko a daga baya? Eh, ina zuwa wurare gaskiya daga baya wanda ba ama tunani. Inda nake tunani kaman wuri wanda ma ban taɓa zuwa ba na je. Kaga kaman jiya na je wata unguwa na cewa unguwar Sunday. Ban taɓa zuwa ba sai a jiya.

So nawa kake amfani da intanet? Kai ba adadi gaskiya ba zan iya lissafawa, saboda zan shiga Facebook, zan yi browsing, zan yi chatting, zan ɗakko film. Saboda da yawa, ina yin amfani ne da shi ta hanya daban-daban gaskiya don kuma abubuwan da nake yana taimaka mun har karatu in zan yi.

Ku gaya mana game da aikin da kuka daɗe kuna jinkirtawa. Eh, akwai shi gaskiya. Akwai aiki da muke ta nema. To har yanzu amma bamu samu ba. To kaga ya jinkirta. Amma lokaci yayi, to zamu samu Allah yadda. To muna nan dai muna addu'a shi ke nan Allah zai taimake mu.

Ku ba mu labarin wani kuskure da ya zama malami a gare ku. Eh, akwai su gaskiya da yawa. Saboda wani zai iya ma wani abu a rayuwarka, ka yadda da shi ya cuce ka. To, kaga wannan ya zama malami a rayuwarka. Ba za ka taɓa bari wani ƙirin wannan yazo ya cuce ka ba gaskiya.

Waɗanne hanyoyi tafiya ne suke akwai a unguwarku? Mene ne amfanin kowacce ne? Eh, akwai hanyoyi na titi haka da moto da suke tafiya da kuma wanda ake tafiya da garuruwa. To gaskiya suna da amfani sosai saboda matafiyan suka zo suna tsayawa su yi siyayya. To ka gayen garin za su samu kuɗi.

Tsadar kayan lefe da na aure me kuke gani game da ita? Eh gaskiya yana suna da tsada sosai. Dan mutum yanzu zai yi aure wa'yannan kayayyakin dan sai ya tanada kuɗi sosai. Saboda zai yi kala wurin talatin, akwatuna uku, sarƙoƙi biyar ko uku, da komai dai shadda ne su waye duk zai haɗa.

A ganinku me yake temaka wa mutin ya dede yadaɗe da rai cikin lafiya. Wannan ikon Allah ne kawai. Ba wani abun da yake taimakawa. Kawai dai Allah ne yake tafiya karewa. Kuma addu'a ce kaɗai, ita ce kaɗai take sa mutum wannan da ziyara. Amma in ba su ba gaskiya ban ga wani abu ba.

Waɗanne sautuka ake ji a gidanku duk yini? A gaskiya yara ne suke ta surutu, sai kuma jannaretu in anta da amma yara ne za ka ji suna ta wasa, suna fira, suna kallo. Ko wane dai abu za ka ji suna yi, to yara ne gaskiya. To wa'inna sautukan shine sai kuma manya da suke fira suma.

A ganin ku yaya tafiya a ƙasa take kai? Gaskiya tafiya a ƙasa tana da matuƙar amfani saboda mutum zai sama jikinshi ya ɗan yi daɗi amma in baka saba ranar da ka yi, to gaskiya kil hi kayi ruwan zafi a jikin ka. To kaga wannan tafiya akwai matsala. To shi yasa in mutum zai yi tafiya, zaga ya samu wannan daɗin jikin shi idai yana yi a ƙasa.

A ganin ku menene bambancin tsakanin rayuwar ƙauye da ta birni? Akwai da yawa gaskiya. Saboda rayuwar ƙauye da ta birni su birni, akwai abubuwan da sun haɗa likitoci, kayan molan rayuwa da komai da komai. Su kuma gaskiya ƙauye ba su da waɗannan abubuwa. Ba su da kayan molan rayuwa da waɗansu abubuwa, amma dai don magunguna akwai su a ƙauye.

Fura da nono. Ku bamu labarin wannan abin sha da al'adarsa. Eh gaskiya fura da nono tana da daɗi wallahi. Kuma al'adarta, shanu ne da gero ake yin furashi kuma shanu ake wannan nono. To za ka samu in aka hada, kai za ka ringa sha. A yau Allah ka samu nonon nan kindir mo, za ka ji daɗin shi.

Yaya kuke hutawa idan kun gaji? Eh, kawai dai mutum zai samu gu ne ya ɗau waya ta ɗan taya shi fira, yana yi yana dandan nata. To wannan shi ne gaskiya huhutawa. Saboda in ba haka ka yi ba, to zaka ga kana yi hutawan kuma wasu abubuwa na ƙara bijiro ma. Toh shine.

Yaya kuke kwana da yamma tare da abokai? Eh, yanda muke kwana da yamma tare da abokai kowa da gun kwanciyar shi ne a ɗaki. Wancan ga gunshi, wannan ga gunshi, kowa zai je ya hau gunshi. Ana hira, ana hira can habbaci ya ɗauke kowa. Amma wadansu su kuma daddanna, waya su ke wadansu su kuma kallo. Saboda wayan nan za su iya yin kallo wancan kuma zai iya buga gem. Kowa dai danashi abun dayake har bacci ya dauke kowa.

Ku ba mu labarin wata rana da komai ya rikice amma daga ƙarshe ya daidaita. Eh to, daga Allah ne wannan. Allah ne kaɗai yake wannan abubuwa. Ranankumma ba za su iya girguwa ba. Akwai ranar da za ka zo ba ka da ƙosisi. To a lokacin da ka yi addu'a sai ka ga Allah ya taimakeka, Allah ya buɗe maka aka ka samu, ka yi solving na matsalar nan.

Ku gaya mana game da sana'ar hannu da ake yi a yankunan ku. Eh, suna da yawa gaskiya. Saboda ana haɗa tukunya ta girki, ana haɗa abin girki, ana haɗa abubuwa ma daban daban da kwanukan cin abinci, kuma akwai masu yin gado. Saboda akwai kafintoci, muna da irin masu amfani da iron ga masu walda, ga masu kasuwanci suna da yawa sana'o'in gaskiya.

Ku gaya mana game da waɗanda suke zama a gidanku. Waɗanda suke zama a gidan mu gaskiya mutane ne masu kirki kuma ana tattaunawa da su ana fira wani zubin za ku yi ma'amala da su mai kyau amma ba kowane gida ake samun irin haka ba. Wani gidan in ka je za ka ga ma'amalar su daban-daban ce gaskiya. Wancan daban, wancan daban wancan, amma wani gidan za ka ga kowa na ma kowa murna.

Yaya kuke sanin abu mai tsada? Ya cancanci saye shi? Eh, akwai dama abun da ka riga kana ganin shi ka san mai tsada ne kuma yana da quality, saboda akwai abun da mai tsada ne kuma bai da quality. Amma dai mai tsadan, ya fi saboda in ka je siya za a bambance ma a ce wannan kuɗin shi dubu goma, wannan dubu biyu, wannan dubu biyar. To kai ka riga ka san mai tsada.

Ku kwatanta hanyar da kuka fi so ku yi tafiya a ƙasa a unguwarku. Hanyoyin suna da yawa gaskiya saboda za ka tafi ne kana hira kai da abokanka ko kai kaɗai kana dannawa yanka. Duk wannan yana taimakawa gaskiya amma wayan su kuma ba su san yan da zasuyi ba saboda ba kowa bane yake samun irin wayen na abubuwan.

Yaya za ku ba wani shawara a kan al'amari mai wuya? Eh, in na samu mai zance wani zo ka zauna. Wannan al'amarin da ka dauko mai wuya ne, kamar mutum zai yi aure kuma bai da sana'a. To kaga zaka bashi shawara kafara neman sana'a. In ka nema sana'a to sai kazo kayi auren. Kaga zai fi, amma in ka yi aure ba ka da sana'a, ta yaya za ka ciyar da ita? To kaga zaka ɗan kirashi kabashi shawara.

Me yake faranta muku rai ko a ranar da ba ta yi kyau ba? Eh gaskiya, tunawa Allah. Kurum muke tuna. Dan ni in na zo na dudduba, na dudduba yay in tuna. "Ai Allah'n da bai bani yau ba, gobe zai bani." Ko, "Allah'n da ya ban yau, gobe ma zai ban." Ko, "Allah'n da bai sa yau na samu ba, akwai dalili. To gobe in sha Allah zai iya ban ko jibi."

Kana iya hawan keke? Eh, ina hawa keke shima motsa jini ne, sai na tafiya wurin kilomita uku a kan keke gaskiya. Saboda ina tuƙa ta ina tafiya yana taimaka ma jikina sosai sosai. To ka ga wannan yana da matuƙar amfani saboda tuƙa keke yana sa jiki shima ya ɗan samu ko'ina ya motsa kuma jini zai yi zagaye a jikinka.

Ranar al'adu, ranar al'adu a makarantu, ku faɗa game da wannan biki na nuna al'ada. Eh gaskiya ana yi ga haka ma Hausa/Fulani da kuma Yoruba har da iyamure ana yi a makaranta. Kowa za su saka kayayyakin al'ada, kowa kuma za a sa musu waƙar su zo suyi rawa kuma za su yi girkin irin na al'adar su zo dashi a makaranta don yana ƙayatarwa sosai gaskiya.

Me kuke ajiye kuɗi don shi a yanzu ko kuke son fara ajiya don shi? Eh gaskiya akwai bukki muna ajiyewa da kuma makarantar yara da kuma lallura ta gida. To dum muna ajiye kuɗi da wayan nan saboda kula, saboda komai lokaci ne in baka ajiye ba to gaskiya in abin ya zo ya sameka matsala ne.

Ku bamu labarin karon farko da kuka yi amfani da intanet ko kwamfuta. Eh, gaskiya karon farko da na yi amfani da intanet lokacin ma firii ne. Dan shekaru sosai ne ma. Za mu zo mu browsing, mu duba me nene, har kallo za mu yi akai. Lokacin ma ba mu san me ake nufi ba. Dan gaskiya mun ƙaru sosai a lokacin.

Yaushe kake cin abincin rana? Eh ina cin abincin rana ne, misalin karfe ɗaya haka. Saboda mu a Kaduna haka muke cin abincin ranar mu. Saɓanin na Kano. Su na Kano suna cin abincin su ne inaga wurin karfe ma bayi ko uku saura. To mu Kaduna gaskiya karfe daya ne, da safe kuma karfe takwas an karya.

Saƙon murya ko rubutu wanne ku ka fi so ko aika ne ya sa? Eh gaskiya wani zubin magana ma yana da advantage. Baheka tsaya kaita rubuta rubutu ba amma kanayin magana voice saƙon murya yafi gaskiya gamsar wa mutum ma zefi ganewa. Akwai rubutun da za ka yi magana ce ne harshen damo ba kowa zai gane ba gaskiya amma in ka yi magana to kowa zai gane.

Sayen sawa ga kuma abinci da sauransu dum mun sassaya gaskiya don suna taimakawa sosai sosai saboda duk wanda bai samu ba, to bai san me yake ba.

Yaya ake nuna hanya a unguwarku ba tare da sunayen tituna ba? Eh, za a ce in ka je gu, ka zama transformer ko ma gida ka za, haka za ka ga gidan yayi. To wannan abin da za ka faɗa, to shine za a tsaya a yi lissafi da shi. Saboda kwatancen akwai Janbulo, akwai transformer, akwai fal waya da ana kwatance da su.

Ku gaya mana game da gada, hanya ko gini da kowa ya sani a nan. Akwai mana, akwai ginin da ake in aka zo kamar anan hayin rigasa za a ce Janbluto gini ne. Akwai kuma gada irin gadar Bazamfari daban daban. Akwai gadar Danhanza, diddai ga sunanne dai duk ana kwatance da su.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, Asim yana amfani da matashin wuya. Ni ma ina yi. Saboda in na zo zan gwanta, zan samu matashin wuya na saka. Saboda in ba matashin wuya ba zan ma iya jin bacci ya mun daɗi ba gaskiya. Amma an dai na sato ina samun daɗi bacci har da mun shari za ka ji.

Ku gaya mana game da rawa a biki. Eh gaskiya ana yin rawa a biki amma ni gaskiya ba wai damuwa nayi ma da wai zuwa rawa ba saboda wnanan beda amfani sosai saboda kawai kaje gaban yaranka da ƴan uwan ka kace wai kana rawa a gaban su wannan ai zubar da mutuncine.

Ku ba mu labarin wata hanyar girki da take wucewa daga tsara a gidanku. Gaskiya akwai su da yawa, saboda kaga akwai wata masa da maman Assim take in ta yi ta tana wuce tsara. Kowa yana so, kowa yana son wannan.

Gaisuwar Hausa ba ta tsayawa mamaaa mutum ɗaya. Yaya gida, yaya gajiya, yaya aiki, ku faɗa yadda sarƙar tambayoyin take gudana. Eh, in ka ce ma mutum yaya gida, kana nufin ya gajiyai gida, ya gajiya. Girin in yai aiki shine yake nufi ya gajiya. Kuma ya aiki, ƙirin aiki in yai aiki, yiai aiki, kaga dole za ka ce mai ya aiki.

Wane shago kake fin zuwa? Eh, akwai shagon Abdullahi da nake zuwa. Nake saro kayayyaki gaskiya saboda kayan shi sun fara. To in na je a nan nake sarowa. Idan na saro zan zo da su gida sannan na huta na kakalle su saboda suna da araha gaskiya sosai sosai ba kaman irin yanda zaka saya a sauran shaguna ba.

Ku gaya mana game da aika saƙon murya. Eh, aika saƙon murya yana da kyau gaskiya, saboda zai tafi ne misali yadda kowa zai fahimta. Basai an tsaya ana inda inda abu banji me kace ba ko ban gane ba. A'a, kawai zaka tura mai saƙon murya, aiga shiga shiga shiga shi kaman ta WhatsApp, kana fada mai maganganu to yana ji shikenan ya gane me kake nufi.

Ku bayyana yadda ruwan sama yake ji a yankin ku. Eh gaskiya, yadda ruwan sama yake ji a yankin mu yana zuba ne sosai. Wani zubin, ka ganshi in kuma ya zuba, duk layukan za su caccabi saboda wucewan mutane da motoci, duk kome zai lallace ne gaskiya. Amma wani zubin kuma ana samun dai da sauƙi in anyi ruwan dare. Kafin safiya ruwan ya shanye.

A ganin ku yaya mutane ƙarancin lokacin zama tare yake? Eh gaskiya akwai, saboda wani zai tafi aiki, to in ya dawo kuma zai dawo daga jiya to ka ga babu ƙarancin zama. Wani zubin kuma zai fita da sassafe ne, fita da zaiyi da sassafe kafin nan sai dare zai dawo to ka ga ba lokaci.

Dena saman hannu, kubamu labarin masu sayar da kayan waya a anguwark. Eh, gaskiya kayayyakin wayan su tsada ne da su saboda suna sa kayan ne yayi tsada sosai sosai. To ka ga wannan baya taimako gaskiya. Kawai dai cika kuɗi suke amma ya kamata ace kayan suna arha to kaga za su taimakawa mutane gaskiya.

Yaya kake kula da gashin ku? Eh ina kula da gashi ne sosai gaskiya. Saboda a lokacin da nake kula da gashina, ina saka mai mai kuma zan taje shi. Bayan in na fito daga wanka, insa mai irin abun da zai sa shi baƙi ba. Dun wannan yana taimakawa sosai gaskiya. Za kaga gashina kowa yana sha'awar shi.

Yaushe kuka yi dariya ta gaskiya a ƙarshe? A'a akwai fa gaskiya saboda lokacin da mutum ya samu abu to zai ce yayi dariya ta gaske. Saboda lokacin ka samu kuɗi, haka kana murna, kana farin ciki. To wannan shi ma dariya ce sosai wadda ba ruwanka da wani haka.

Kana shan magani kullum? Eh ina shan magani kullum, saboda ka ga kaman maganin basir. Yana taimaka min sosai a jikina saboda wani zubun ne ina da basir, to ka ga yana ringa shan magani. Yanzu ma na gama shan kunu na yau, akwai kuma na ruwa ma da nake sha gaskiya. Duk yana taimakawa sosai.